To ni dai me na saya daga kasuwa? Ni dai ina iya sau ko mi daga kasuwa. Domin ni dai in na shiga kasuwa dole sai na sayo wani abu. Zan iya sayar kaman doya ko rago ko masara domin kai wa ni nika. Inna kai shi nika sai in inyi ah, gari da shi. Ka san kowa na iya sauko mi daga kasuwa. Wayan su in sun shiga kasuwa sai sun sayo wani abu. Dole ne mutum ya saya wani abu. Ba wai mutum zai ce wai zai je kasuwa haka nan ba. Ai tabbas mutum bazai iya ce wai ni dai zani kasuwa. To me dalili da ya sa ka je kasuwa? Yaya kamata mutum ya san wannan? To in ka san wannan to shi kenan. Ai masu zuwa kasuwa suna ah zuwa kasuwa da wani abun da ke zuciyansu. Wayan su suna, suna da shago, suna abin shago za su iya shiga kasuwa haka nan.

A indai kunna wuta ne, ai wannan ƙaramin abu ne. Na iya wannan sosai ma. Abin da muke kunne ginaye, ace wai mutum ya kunna wuta. Ai wannan ƙaramin abu ne to waɗansu-- ka san waɗansu mutane suna jin soro-- soron wuta. In dai kana jin soron wuta, tabbas ba za ka iya kunna ba. Wallahi, mutum zai iya wa. In dai mutum yana da wannan, a wannan yana jin soro. Ka san in zaka kunna wuta, in dai aka ce wa hannun mutum na da ruwa, domin abun ya taɓa ɗauke ni haka. Wallahi, na jin kunna wuta haka ga ruwa hannuna, ina taɓa shi kawai mun yi ɗauke ni. Wallahi ya ɗauke ni sosai ma. To in dai wannan kowa zai iya wannan amma in dai mutum yana da, in dai mutum yana da wannan, yana jin soro, ba za ka iya kunna ba. Tabbas. Ai mutumin zai iya ba. Domin in dai aka ce wai mutum ya zo ya kunna wuta aka kira shi wai ka zo, ga abin da za ka yi aka nuna ma in dai kana da wannan soro, wallahi ba za ka iya wannan ba.

To gurin da muke ajiye makullin mu. To muna da gurin da yawa da muke ajiye wannan, wannan abun. Domin ka san mutum zai iya bar gida haka yanzu, ace wai in ya dawo kuma ya dinga neman makulli kuma, ai wannan ba abu mai kyau bane. Amma dole in ka san gurin da kuka ajiye, za a iya ce wai to ga gurin da za ka duba, ga gurin da muke ajiye shi. In ka dawo sai ka ɗauka ka buɗe ko bakin shi ke nan. Ai wannan ba, ba wayya abun din ba ne. Kowa zai iya ajiye wannan abun a yi kamar karkashin roba haka ko sama ta bango za ka ajiye shi a wurin. Domin in an so in aka ajiye a fuskansu sai ka ga an so in dawo kuma sai daga baya ka, in ka ajiye sai mutum ya dinga kallon ka. In ka bar gurin sai ya je cewa wani makulli ya buɗe ko fa ya ɓalla ko ya ma sata. Shi ya sa makulli, ai makulli ba ƙaramin abu ba ne. Ya kamata mutum ya dinga canza shi. In ka ajiye shi a nan yau, gobe ka canza sai ka canza wurin gobe. Ba wai in ka ajiye makulli yau sai gobe ka ce wai, ah, za ka, za ka gurin da ƙasa na yau sai ka ce wai gurin kuma za ka ƙara ajiye shi. To in abun, in an yi ma sata ko an maɓanna to kai ka ja ma kanka wahala. Kai ka ja ma kanka masifa wallahi. In ba haka nan ba a ce wai in ka ajiye shi yau nan ya kamata gobe ka canza. To duk mai gidanku, duk masu zama a gidan ku za ku gaya musu wai to ga wurin da nake ajiye shi. Ka duba wurin ka ɗauka ko ka, ka ajiye shi a saman bango ko kwano. Za ka aje shi a saman kwano haka. Ai wannan ya fi ma mutum. Domin in aka yi ma sata kak, ka ja ma kanka wannan wahala. In ba haka nan ba mutum ba, ya za a ce wai mutum ya dinga ajiye wannan makullin gida. Gidan da in kowa ya fita mutum zai iya zuwa daga baya ya ɗauka ma wannan abun. To shi ya sa in za ka ajiye makulli a gida sai ka dage ka nemo gurin da za ka ajiye. In ka zo gobe duk wanda ya zo gobe ba zai ganshi gurin ba sai ka canza. Kafin amma kafin ka fita a gida sai ka gaya musu wai to ga gurin da na ajiye wannan makulli, ga gurin da na ajiye. To in ka duba gurin dole sai ka same shi a gurin. Ba wai mutum a ce wai mutum zai ajiye shi nan yau gobe kuma ya ƙara ajiye. Jibi wurin guda. To ai wannan ba ƙaramin masifa mutum zai jajjawo ma kanshi ba. Wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. Duk wanda ya yi wannan to ya ja ma kansa wahala wallahi. In ba haka nan ba mutum ya dinga, ah, yin abun da ya dage mutum yi. Sai ka yi wannan abun. In ba haka nan ba sai ka shiga wani hali da ba ka taɓa tunani a rayuwan ka ba. Ka san mutane da yawa basu a tunani wannan. In za ka ajiye makulli gida sai ka ga wani jallibi haka yana kallon ka, kana ajiye shi kawai ka fita kawai shi ke nan. Sai ya shiga ma gida ya ɗauka abun da zai ɗauka sai ya bar wannan da zai bari. To ka gan ya ja ma masifa, ya ja ma ɓanna wallahi Allah.

To inda zuwa kasuwa to ni da yana da, ni da yana zuwa kasuwa kowane rana amma ainihin kasuwa na da nake zuwa. Zan iya je kasuwa ko wane rana amma ace wai inda in, in dinga zuwa kasuwa kullum to bana wannan. Amma zan iya shiga kasuwa kamar ranar kasuwa aka ce wai to ranan nan ne aka ce wai za a dinga zuwa kasuwa to ni da zan je tabbas zan je haka nan. Koma ban saya komai ba zan iya shiga kasuwa amma ka san a cikin kasuwa mutum zai iya samu wani aiki da zai dinga yi. Zaka iya samu kuɗi. Indai mutum na so ya samu kuɗi indai baka da kuɗi ka samu rashin kuɗi zaka shiga kasuwa hakan nan. Kamar ranar kasuwa ka bi mota ka taimaka musu, ka aje kaya daga cikin mota je za ku iya sa komai a cikin mota. Ai wannan za'a biya ka kuɗi. Wannan ba haram ba ne tabbas ba haram ba ne mutum zai iya wannan.

To ni dai gaskiya burodi da nake ci ba kowane biredi nake ci ba. Akwai wani biredi da zaga mutum zai iya saya sai ka gan kamar abun kamar, ah, gari haka kawai. In ka ci ba za ka ji wani daɗi ba. Wallahi na taɓa sayar irin wannan abun. Amma wanda tabbas nake ci akwai wani da ake kira taumama a unguwan mu. Wallahi su dai sun iya wannan abun, sun iya shi. In ka saya za ka ga abin laushi. Kuma haka nan ba kuma ba ka da kokuma ko ba, ko ba fanta za ka iya ci haka nan ka ƙoshi. Tabbas za ka iya ci shi haka nan zallah za ka ci ka ƙoshi shi. A a wannan ake ce wai in mutum ya ci biredi, ya ci biredi mai kyau. Ba wai mutum ya je ya sayi abun da in ka ci sai ka gan fuskan ɗan shi kamar, ah, ya taka kashi. Ai wannan ba, ah, abun mai daɗi bane. Ai wannan ba daidai bane tabbas. Ni dai wannan da na fi so shi ne na ce wai mai laushi kuma in ka sa a baki ko ma ba ka da fanta ko kome ba za ka iya ci haka nan ma. Shi ya dace mutum ya ci tabbas.